Eh, ina ɗaukar hotuna amma dai ba sosai ba. Mutane za ka ga suna son ɗaukar hotuna sosai, suna amfani da su, suna yaɗawa a yanar gizo, a social media. Mutane suna son hotuna wannan zamani kome aka yi za a ɗauki hoto. Ni dai gaskiya bana son ɗaukar hotuna barkatai, sai bisa tsari, bisa abu mai muhimmanci.

Ina kare kaina daga sauro da ta hanyar amfani da maganin sauro da kuma gidan sauro. Saboda a nan muna da sauro sosai. A arewacin Nijeriya muna da sauro sosai. Sannan yanzu wani ta rage wannan shiri nata na hazo shi ya unguwa unguwa ana yin feshi maganin sauro shi yasa. Amma dai takan raba net gidan sauro ga jama'a. To muna amfani da gidan sauro saboda magance sauro.

Eh abu mafi muhimmanci a kasuwanci ka kasa, azo a saye sannan kuma ka fidda. Uwar kuɗi ka fidda riba. Riba ita ce ta hikomi zama abu mai muhimmanci a harkar kasuwanci. Saboda da babu ma riba da babu wahala da za a yi a yi kasuwanci. Amma wanda duk ya yi kasuwanci ko na ƙaramin jari ko babba to tabbas riba ya kaɓe ɗa. Akwai ribar da yake so ya samu, ita ta fi kome muhimmanci cikin kasuwanci. Kowa yana so idan ya kasa kaya ya samu riba.

A'a ni kam ba comedian nike ba, bana iya bada barkwanci amma dai ina, ina da fara'a, ina raha amma dai bana ba mutane barkwanci har a yi ta dariya. Hmm, ɗabi'ata ta wasu ɗaiɗaikun mutane ba kowa yake iya wannan ba.

Eh nakan zauna in ji masu koke-koken abin da su ka magana akai, abin da su ka ƙara, su ka kawo kukansu to sai in saurare su sannan in yi tunani sai in yanke hukunci. In koke-koken ya danganci ɓangarorin wata yanarsa a ba kowa shawara da ta dace sai a walwali wannan matsala ta koke-koke.

Nakan jagoranci mutane cikin sauƙi, ba tsawa ba, hantara saboda mutum abin daraja wana ba sun a wulaƙanta mutane. Sun ka jagorance mutane yana da kyau sai ka yi musu adalci, ka tausasa musu kuma ka dinga kyautata musu. Kana kyautata musu, kana ba su abin da suke muradi. Wannan shugabancin jagorancin za su ji daɗi ne ba za su so ka bar wannan jagoranci ba. Amma lokacin da duk mutum baya jagoranci mai kyau, za ka ga mutane sun damu, sun ma gaji da shi. Shi ya sa ma wani shugaba wanda ka jagorantan mutane kake gani ana tumɓuke shi.

A'a nafison zama, sosai nafison zama bisa ga tsayuwa. Saboda shi zama za ka ga dukkan gaɓɓen jikinka sun natsu sun huta, sannan kana iya daɗewa zaune kana da laluraka. Amma a tsaye, jiyoyin jikinka na ƙafafu ba za su iya ɗaukar sassan jikinka ka daɗe ba. Shi yasa, aa sai ƙafafun su gaji, ƙafafuwa sukan gaji da tsaye. Shi yasa zama ya fi. Ni nafison in zauna in yi ayyukana in ma labarina ko hira nakan zauna. Nafison zama bisa tsayuwa.

Ni nakan kiyaye kalmar sirri a ko da yaushe. Nakan riƙe ta cikin zuciya ta da ƙwaƙwalwa ta sai dai in yi tunaninta. Amma ba zan furta ta gaba ba saboda an yi ta matsayin sirri ana son a killace ta adana. Dan akace sirri abune da ba a so kowa da kowa ya sani. Sosai ya lalace duniya rashin riƙe sirri.

Eh, nakan ga inuwa ta da rana, lokacin rana kana ganin inuwa, sannan nakan ga inuwa ta da daddare, eh da daddare ma kana ganin inuwa. Da rana inuwa ta kan yi gajeruwa, sannan da daddare inuwa ta kan yi tsawo sosai.

Eh, nakan kalli inuwa na. Inuwa da ina kallo inuwa ta da rana da kuma da daddare. Idan mutum yana tahiha cikin rana, inuwa ce da rana takan, takan koma gajeruwa. Idan kuma da daddare ne, idan kuma da daddare ne, inuwar mutum takan, takan koma da tsawo. A wani lokuta tana, tana fin jiki ne tsawo. Kusan so biyu ma takan ribanye girman jiki ne.

Ina amfani da tsintsiya mai ƙarfi, tsintsiya kwakwa, haka muke ce mata tsintsiya kwakwa. Da tsintsiya kwakwa ne ka amfani. Bana amfani da tsintsiya mai taushi. Saboda tsintsiya kwakwa inda wuri, inda siminti yake, inda ben ƙasa, shafi in ya fashe, tsintsiya kwakwa ta ka iya ƙwalƙwalu dukkan rammun. Tana da daɗin shala. Ta fi fidda shara. Ta fi ƙarfi.

A'a ni dai bana aikin da ake sa uniform, bana aikin sam. Rabe na da uniform tun a makaranta primary da secondary school. Daga nan ban kuma amfani da uniform ba, ba mu sa uniform.

Eh ina son abinci mai yaji amma dai ba so sai ba. Yaji yana da daɗi kuma yana ƙara sama abinci daɗi su. Amma dai idan yayi yawa kuma sai mutum ya ji ba daɗi, sai yaji ya dame shi. Yaji yana sa damuwa, yana sa hawaye, yana sa kuma mutum yaji yana buƙatar ruwa.

Eh nakan yi amfani da alarm na tunatarwa akan duk ayuka na saboda bana son in mance ko lokaci ya tafi ban aikata abin da na so in aikata ba. Ina yi amfani da shi sosai.

A'a ina son abincin da na fi so shine shinkafa da miya da kaji. Shinkafa da miya mai kaji ciki sosai, rice and stew ina so ne sosai sannan ina son tuwo da miyan agushi. Ina son, a ina son abinci da yawa sosai amma dai na fi son shinkafa da miya fiye da kunu amma musamman a sa mata kuma haɗin kosilo ciki ko salad akwai daɗi sosai.

Eh, kacici-kacicin da na fi so ana, ana yi ne ana haɗa shiri tsakanin aji da aji ko kuma ka haɗa tsakanin yara da yara nayi musu tambayoyi na kacici-kacici su ba da amsa. Yana da kyau ina son wannan.

Eh, ina kulle ƙofa kullum musamman ga damuna da sanyi. Nakan kulle ƙofa saboda sanyi ya ragu. In ka rufe ƙofa sai wuri ya ɗan ɗumamu sannan in ma amadu yakan ji daɗi idan ya rufe ƙofa dai daga shigowar wasu mutane unexpected kamar masu cutarwa kamar ɓarayi da sasu sannan kuma da shigowar miyagun ƙwari. Shi ya sa ma wasu ko da zafin su kan rufe ƙofa musamman in suna da hali da AC da jen ko solar ko sun haɗa wutar lantarki ta imbata da solar sai ka ga suna rufe ɗakin su. Yafi natsuwa rufe ɗaki amma ni dai ga zafi na hison in bar wuri buɗe saboda a sha iska. Idan ka sha iska, in ka baro ɗaki da taga buɗe ga zafi to iska zai shigo za ka ji daɗin kwance.

Eh, to da yake ban da wurin aiki ne, nakan ci abinci na a gida. Amma dai ina son, a cee ina wurin aiki ina son in ci snacks meat pie haka da, da coke ko fanta. Ina cin coke ko fanta tare da snacks meat pie kenan, saboda suna da daɗi sosai. Haji su suna da daɗi sosai.

Ina son kallon fina-finai da yawa. Ina son kallon fim ɗin tarihi sannan ina son in kalli action fim. Shiyasa kowane fim ina kallo. Ina kallon Indiya, ina kallon American fim, ina kallon, eh Hausa fim, ina kallon, ah, fim na Larabawa. Amma dai na fi son fim da ya yi based on history, wanda aka yi shi don tarihi ina so ne. Amma ina son dai normal action fim sannan ina son fim na soyayya. Shiyasa bana kalla Indiya fim sai dai wannan fim wanda ya ta'allaka da su kan nuna yanayin soyayya su. Eh, ah, fim yana da, yana da kyau sosai, yana da daɗi. Shi yasa yanzu kowa yana za ka ga mutane da yawa a duniya suna kallon fina-finai saboda yana ɗebe ƙewa, yana kuma, yana rage, ah, tunani da damuwa. Amma ina son kallon, ah, fina-finai sosai. Fim ɗin da na fi so shi ne na tarihi. In ma da Indiya aka yi shi, in da American fim in ma da Hausa ina so.